Ina amfani da waya kirar Android ta kamfanin Takano. Da irin ta nake amfani saboda ta fi daɗin sauki. Ni a la'ayina Android ta fi mun daɗin saukin amfani saboda yawanci abubuwan da suke cikinta da kuma inda za ka sarrafa ta yana da sauƙi. To saboda haka ni Android kamfanin Takano nake amfani da su. Don duk wayoyin ma da nake amfani da su kamfanin Takano ne saboda su ne, mun san 'yan Afrika. A bari mu 'yan Najeriya 'yan kuma arewa yawanci waya takan faɗo a hannun mu takan samu matsaloli da dama na wannan, na sikirin ko na sikirin gad. So gaskiya ne na fi siyan wayar da ta zamantocewa ko mainata yana da, yana, yana nan a kasuwa. Duk inda ka samu matsala ta abun za ka garzaya, ka je kasuwa ka je a gyara maka ita ta dabo. To shi ya sa na zaɓi Android kuma kamfanin Takano saboda yafi sauƙin kayayyaki a nan jihar mu ta Kano, Najeriya.